Eh ina iya yin iyo sosai. Abin da ya sa nake iya yin iyo shine lokacin da ina kankani ma ina son zuwa kogi ni da abokanai na muje muyi wasa muyi iyo, muje musamu mu cire cashew, mu cire gwaiba ko mangwaro muyi wasa tare. Mu sake mu dawo gida tare. Sai dai kuma matsalar nan shine wani lokaci da munje kogi, iyayen mu sun san da suna mana duka saboda ba su son mu dinga zuwa kogi. Saboda zuwa kogi yana da hatsari. Wani lokaci ruwa kan iya tafiya da yaran mutane ko ambaliya ko jin ciwo a kogi.

Eh ina sanya tunatarwa domin aiki saboda wani lokaci idan ba sanya tunatarwa ba ina manta da aikin da ya kamata na yi. Amma yanda ina sanya tunatarwa, da lokaci ya kai agogo na buga wa ta gaya min cewa ta tuna shi ne da cewa akwai aikin da ya kamata na yi a wannan lokaci. Sai ni kuma na yi kokari na je na yi aikin da na sa kan zanyi a wancan lokaci saboda karya zamana ba samun a yi aikin din ba. So yana da kyau mutum ya dinga sa tunatarwa don ayyukan sa.

Ni na amfani da Truecaller ne saboda tura sakonni cikin waya. Saboda Truecaller shine wanda zai tura min sako cikin sauki sannan kuma ya sake nuna min sunan mutum da zan tura mashi koda number shi baya cikin wayana. Saboda Truecaller kuma shi kalan abu da yake nuna identity new number ne. Sabon number ta tura maka sako, Truecaller zai nuna maka cewa ga wanda ya tura maka sakon nan. Imma sako ya shigo ko da number din baya wayanka, Truecaller zai nuna waye turo sako.

Ni nafison lokacin Disamba ne, koma wani shekara ne nafison Disamba saboda Disamba lokacin hutune, sannan kuma Disamba lokacin hidimane, wanda lokacin da ko abokanai na da suke na nesa da iyalai na da suke na nesa suna dawowa gida su sami iyalai muyi hira muyi murna, mu ci abinci, mu sha lemon kwalba muyi hira.

Abubuwa da dama suna sani yin dariya. Ama daya daga cikin abun da ke sani dariya shine in ina magana da mutum da yake da son yin calikanji, yawa yana bani dariya. Sannan kuma abubuwa da yake bani dariya shine ina wurin aiki akwai wani abokina da yake yawan son zuwa neman so kana awoje na. Shi ma yana da yawan son bani dariya. Muna cikin hira ba kamar in muna hirar wasan ƙwallon ƙafa. Ya yi nima na so kana sannan kuma ya bani dariya game da wasan ƙwallon ƙafa da muke zuwa kallo.

Idan ina wurin aiki, na fi son zauna ne saboda idan na zauna na fi samun balance da kwanciyar hankali sannan kuma na fi natsuwa na yi aikin da ya kamata. Indai kuma ina tsaye kuma na fi so indai ina kera tukunyan ɗin ne sai na saya sai domin aikin na ke nan na gera tukunyan tabo da kwanukan tabo da kofunan tabo. Shi na bu na ke saboda haka ni a zaune in zanyi design ɗin na fi so na zauna a zaune. In kuma ina kera tukunyan ɗin ne kuma na fi so na tsaye nake kerawa.

Allon bangon mu na da launi wajen kala huɗu. Akwai baƙi, akwai fari sannan akwai ja akwai kore Shine yawan launi da na yi ma bangon gidan mu. Sannan kuma in ka fita ta waje kuma, bangon gidan mu na yi sa ruwan kasa ne ga baki da ya. Saboda colour da baba nace yafi so, kenan shi yasa mun kai ma bangon waje launin can.

Ni na fi so na dinga kallo fim ɗin horo, ko na kalli Indiyan fim na Hausa ko kuma na kalli fim na China wa. Abin da ya sa ina son fim na China wa shine sun iya fim na yaƙi, shi ya sa nake son kallon fim na China wa domin ni fim na yaƙi na fi son kallo. Saboda haka ni na fi so na kalli fim na China wa ko India.

Kusan kowane lokaci ma waya na, na hannuna. Kusan kowane sa'o'i ni ina duba waya. Kafin naka gaba na duba waya ko a gaba na duba waya, sai in ina kera aiki a hannuna. Indai ina kera aiki a hannuna to lokacin waya na baya nan tare da ni. Amma ace bana aiki haka samu ina tare da waya na, ina kallon waya na sosai, ina amfani da shi kuma sosai.

Ni launin da na fi so shi ne ja da baƙi, saboda haka wancan launin idan na kalle su yake bani farin ciki, yakan sa ni na fara wani tunani masu daɗi cikin kowalwana, shi ya sa na fi so wancan launin. Sannan kuma ni ko na sake siyan wani gida sabo zan sake maimaita launi ja da baƙi ne a cikin ɗakina, duk inda na je kowane dai wurina ne kuma ɗakina ne dole zan mai da shi ja da baƙi.

Ba na tuƙin mota yanzu, amma ina so na koyi tuƙa mota wannan shekaran saboda na san cewa shekara mai zuwa zan sayi mota. Saboda ina so idan na siya mota, ya zamana ni din ne mai motan da nake tuƙa mota na da kaina. Sannan kuma ina ma kaina fatan alkairi Allah ya nuna mini wannan shekara da kuma shekara mai zuwa saboda na sayi mota na. Ni ma na fara tuƙi da kaina. Ni ma a ce, ni ma na fara tuƙa mota.

Ni nafison na ji hip hop ne ko kuma na ji afro pop ko kuma na ji trap soul saboda su ne kalan waƙoƙi da ya fi tafiya da yanayin da ni nake ciki ko kuma da yanayin da ni nake son abu suje min a lokaci. Saboda haka ni nafison na ji su. A lokaci kuma nafison na ji hip hop ɗin Hausa ya fi burge ni irin su DJ AB ko irin su Classique ko su BOC ko na ji irin su Kings.

Akwai wani gidan abinci da ake kira Mama Put. Na gidan abincin da ina fi son abinci saboda in naje sayan abinci, abincin su yana da yawa. Idan na siya na naira dari biyar ma yana ƙosar, dani yana isa na. Shi yasa na fi so abincin Mama Put. Domin kuma ita ne matar da na fara sayan abinci a wajen ta tun da na zo garin nan. Shagon ta na gefen wurin aikin mu.

Eh ina son ɗakina yayi haske, ina son duka abunda nake nema. Ko da allura ne ya faɗi a ƙasa cikin ɗakina na iya kallon sa saboda haske kawai. Ɗaki in yanada haske, yana da daɗin zama ko kaima idan kana zaune a ciki zaka ji eh kana samun kwanciyar hankali sannan kuma kana samun farin ciki a ciki. Yafi akan dai zama na ɗaki da datti. Inda ake zama da datti babu lafiya, ba zai kawo lafiya ba, yana kawo rashin lafiya.

Rana haihuwar mu ana biki sosai saboda ana yanka kaza ana yanka saniya, asuya baya, asuya ana gayyatan mutane sannan kuma ana gayyatar abokanai da iyalai. Zuzo, ayi rawa, ayi farin ciki, ayi murna sannan kuma ayi addu'a. Sannan kuma ki yi hannun jihar mu.

Eh ina amfani da sauro net saboda in ban amfani da sauro net bakwai sauro sosai. Sauro na cizo kwana biyun nan sosai kuma yana kawo malaria. Sannan ni kuma malaria yana bani tsoro. Bana cika son kwana ba tare da ina cikin gidan sauro ba saboda haka kwana cikin sauro net ya fi mini sauro. Sannan kuma yana kiyaye ni daga cizon sauro.

Eh akwai dabbobi a gidan mu, akwai dabbobi akwai kare akwai kaji. Saboda haka ni na fi son maganan kare ne saboda karen shi abu ne mai fahimta kuma kare shi babban abokine a gwajin mutum. Kare shi yana iya jin maganan mutum idan aka ce masa ya bari yana iya bari aka ce masa ya ɗauko yana iya ɗaukowa Saboda haka shi na cikin dabbobin gidan mu wanda na fi so.

Eh ina son zaman kusa da taga saboda shan iska. Yanzu lokacin zafi ne sannan kuma duk da ana hunturu, na zauna kusa da taga in sanyi yayi yawa na kan kulle taga. Indai kuma zafi yayi yawa kamar da rana sai na buɗe taga na zauna kusa da taga saboda shan iska gida. Domin in ban buɗe ƙofa ba zafi zai yi yawa a cikin gida kuma shi zafi bai da kyau ga jikin dan Adam.

Inda nake yanke shawara wajen aiki sai na duba menene illar na shawaran da nake so na yi nan, sannan kuma na duba menene rashin illarsa, ina duba menene amfaninsa, menene zai kawo, wane irin karuwa zai kawo mini kafin na na yanke shawara. Idan na duba zai zan samu karuwa sannan kuma bai da illa sosai sai na yanke shawara. Haka nake yanke shawara. Bana yanke shawara ba tare da na duba menene amfaninsa da kuma illarsa ba.

Wasa da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa, saboda wasan ƙwallon ƙafa abin da yasa nafi son sa shi wasa ne wanda kowane da na miji idan ya tashi yana so. So ni na taso sai ya zamana ni na taso da son ball ne. Na tashi da son ball sai ya zamana abokanai na ma suna son ball kuma muna buga ball din tare da su. Shi ya sa ni na fi son wannan wasan har wa yau na fi son wasan ƙwallon ƙafa.

Launi idanuna baƙi da fari ne. Sannan suma anan baƙi da fari ne idanunsu launin shi. Duk da dai amma ko wayansu waɗa su suna zuwa launi idonsu daban ne. Launi idonsu waɗansu su ja da farare, waɗansu su nesa ganshi yana so ya shigan toka da fari. So amma muka a wurin aikin mu gabakidiya da gaɗin mu baƙi da fari ne launi idonmu.

Wasan da nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasan iwo a ruwa. Shine wannan wasan da na saba yi tun ina ƙanƙani ni da abokanaina mufita muje muna yi tare da su. Sannan muna tafiya yi muna iya muje mu cire gwaiba, mu cire mangwaro, mu sha lemu a hanya. Muna wasa muna saukane saukane, muna tafiya tare ana dariya duka. In muka je kuma bamu yarda mu dawo gida muna nuna akan cewa munje kogi saboda in an san cewa munje kogi ana iya mana duka.

Eh muna yin wuta da itacen saboda tukunya da muke amfani da shi ba tukunya bane wanda zai zauna kan gas ba. Shi yasa muke amfani da itace da murhu mai dutse uku muke amfani da shi. Mu dafa abinci, mu ɗuma ruwan wanka, mu yi babbaka. Sannan kuma muna amfani da shi wajen yin miya.